Eh, kayan ciye-ciye da na fi so babu kaman, eh, indomie akanga da kihi. Ina yawan son shi saboda ina son irin wannan abincin ƙwarai ƙwarai.

A'a ina iya bada barkwanci ƙwarai, na iya bada barkwanci. Ko da wani lokaci ma, muyi kusan magana na ko da yaushe ma akwai barkwanci a ciki. So na iya barkwanci. Da gaske, musamman ina cikin abokai na.

Ina karɓan baƙo, ta tarban shi da murmushi da abinci. Ina tarban shi da abinci, yana zuwa zan ba shi abinci. Saboda mu a al'adarmu abin da muke farayi ke nan. In muka yi baƙo, mu kan tarbe shi da abinci ne. Idan ya ci ya ƙoshi sannan duk wani magana zai biyo baya, ya biyo baya.

Ina shirin ayyuka na ne daban- ta gehen saita komi a wayana. Du abindanakeso in yi. Ina rubuta sha takaddan aji oya-- ga wayana. Lokacin da aiki ya zo, wayana zai tunatar da ni nakan tsara komi da komi.